Ina son askirim, vanilla askirim saboda yana da zaki, yana da daɗi, yana kwantar ma da mutum hankali, saboda idan ka zo, ka sha shi, yana kwantar ma da hankali. Idan hankalinka ya kwanta, se.

Ina son jaka na gefe domin saboda jakan yana da kyau, yana burge ni, yana bani matukar kwanciyar hankali. Haka ma ranar na je kasuwa, na je na siyo, na je na siyo na dawo kuma jakan ya yi kyau matukar sosai kuma mutane suna magana a kan shi, wai ya yi kyau. Shi ya sa na ki son jaka na gefe. Na baya ma na siya ina son shi domin shi ma na baya yana burge ni ta wurin tafiya. Mutane suna yawan yin amfani da shi ta wuraren aiki, ta wajen makaranta ko kuma a wajen aiki. Ko da yaushe mutum yana son na jakan baya, yana son jakan gefe domin saboda jakan suna da kyau sosai. Idan ka samu suna nan kusan dubu bakwai, dubu takwas idan na siya to mutane haka suna so.

Ina share kuran gidan mu kusan sau uku a rana, wata rana yana fin sau uku saboda kuran idan ya yi yawa, ya yi yawa haka na se in share shi saboda ya fitarmin shi tsab tsab ya yayi fefes saboda kuran bana son kura a gida, bana son kura ajiki, kura koyaushe ya fi son tsafta. Idan kana sha-- kana tsaftace gidanka, kana tsaftace jikinka ko kuma tsaftace ko'ina a rayuwanka ya fi so. Idan kana yi matuƙan sosai, sosai yana yi saboda kuran nan babu kyau, yana da illa a rayuwa. Idan ya yi illa ta rayuwanka babu kyau domin saboda in ka yi ba damuwa idan kuran nan ka cire shi a jikinka, kuran nan baya son, baya son kura sosai. A gidan ka, a ɗakin ka, a ko'ina idan za ka yi ka cire kuran nan, don kuran nan.

Ina jurme barkonon me ya ji saboda ko an sami hadamuwaki abinci saboda sai in sha ruwa, in sha ruwa ka yi saboda ya jurme barkonon barai fita ba. In barkonon ma ya fita ma zan iya jurmiya sai na ci abinci na wannan ko buɗa ka zuba min zan ci in jurme barkonon saboda barkonon ko ya yi zafi ba damuwa ba ne. Ko ya na samu cikina ya cika. Ai haka ne kawai barkonon in na ci yana sa ni kaman ci ne.

Ina karatu kafin na inyi barci saboda idan na yi, idan bai yi karatun nan ba kullum bana jina a hankalina. Idan ina yi yana ƙara buɗe min kwakwalwa, yana inganta karatuna a makaranta, yana ƙara bani basira saboda basiran, basiran ilimi ko kuma basiran ƙwaƙwalwa duk yana bani. Ko me zan tambaye shi zan karanta in gobe na je makaranta ba ina kama a kaina kuma bana mantuwa da shi saboda.

Ina iya gabatar da rahoto saboda idan na zo gabatarwa zan gabatar da kaina kuma in bada rahoton da abun da aka tambaye ni saboda shi idan ina ba da rahotona ina bada duka-dukan abubuwan da yake faruwa a cikin al'amarin rahoto yana basu bayani masu kyau yana basu bayani masu inganci. Sabo da rahoton idan baka bashi da inganci ba a kowanne lokaci za a iya samun matsala. Matsalan nan kuma idan ya samu ba za a iya gyara shi ba zai kai lokaci kafin nan gera shi. Idan na bada rahoton ina basu duka dukan abin da ya faru a rahoton ga abun da ya faru a rahoton nan ga abun da ya faru a wancan rahoton duk abin da rahoton nan za a faɗa yana basu bayani a kansu saboda bayanin in baka basu ba rahoton zai iya kawo damuwa idan baka basu rahoton ba duk lokacin da aka tambaye ka rahoto bai inganta ba. Rahoto.